Ajiye kuɗi kamsai banki. Ina ajiye kuɗi a banki, sannan kuma ina ajiye kuɗi a ɗaki a cikin drawer. Iallai a nan nake ajiye kuɗi. Toh amma dai ajiye kuɗi a bankuna na yafi yawa. Ina da bankuna kala kala da yawa da yawa.

Ni ba mai rubuta rahoto ba ne, ba na wani rubuta rahoto. Rubuta rahoto aikin yan jarida ne, ba aikina iri na iri na ba. Ba wani rahoto da nake rubuta ba.

Ina raba abincin ɓuwan sosai da sosai. Ina rabawa almajirai, ina rabawa mabukata, guragu, miskinai da sauran su. Ina rabawa ba marowa ai. Kuma mu Hausawa zuwa fulani, duk bawanda ke rowan abinci. Mai rowan abinci dukka indai ka cire sai dai ya bauchi.

To cin abinci na dai ya danganta da lokacin da abinci ya ƙare. In da safe ne ina cin misalin ƙarfe bakwai darabi zuwa zuwa da arba'in. In kuma da yamma ne ina cin abinci misalin ƙarfe ɗaya, ɗaya darabi zuwa biyu. In kuma da daddare ne ina cin abinci misalin ƙarfe takwas zuwa tara. Gaskiya shine lokacin cin abinci na. To in ba wa'inan lokutan ba ne ba ko ina barci ko ina wani uzirin. In ina wani uzirin nakan haƙura na ƙara sa in dai ba yuwa nake ji ba. In kuma ba abun da nake yi kuma ga abinci kuma ga nyuwa to dole sai naci abinci sannan na koma kan aiki. To wannan shine jawabin Allah yasa mu dace. Amin.

Menene buri na a aiki? Burin mu a aikin shine mu samu kuɗi, mu faranta wa iyalannu, mu taimaki ƙannunmu, mu taimaki yayunmu da sauro wa inda suke bukata. Mun yi haka shine mun yi bajinta, mun yi daidai, mun shiga cikin farin ciki. Saboda gaskiya yanzu ana cikin wahala. Barin ma irin mu wa inda suke ƙananan garuruwa da ake shan wahala ake noma amfani babu daraja. Wannan ayyukan namu shine yake taimaka mana mu samu biyan bukatunmu. Wannan shi ne Allah ya sa mu dace. Amin.

To waƙa kam dai ba iya cikin zuciya ba har a bayyane ma ina yi. To haƙiƙa ina yin waƙa a cikin zuciya. Don waƙa ta zama ruwan dare a zamaninmu na yanzu. Dan mutum yayi waƙa ba iya a zuciya ba har a bayyane ma ba wai wani abu bane. To wannan shine Allah ya sa mu dace. Amin. To abu na biyu kuma waƙa cikin zuciya na nishaɗantarwa, kwaɗaitarwa, saka ka cikin wani halin da ba ka yi tsammani ba. To don haka waƙa cikin zuciya abu ne mai mugun daɗi. Kana waƙa cikin zuciya kana rawa a bayyane especially wai musamman in kana cikin ɗaki kai kaɗai. Wannan ba wani abu bane na kayan gabas ba. Waisai dai muce Allah ya sa mu dace. Amin.

Hakika niɗin maciyin goro ne. Saboda goro wani abu ne wanda zai samu ƙarfin jiki da kuzari. Musamman ma mu 'yan Afirka kamar dai ma 'yan Najeriya mun mayar da goro kamar abincin mu na yau da kullum. Tsofaffin mu da dama da wahala ka ga tsoho mutumin da ya girma ya kai shekara sittin zuwa saba'in baya cin goro. In ka ga ya daina cin goro sai dai ya fara mai wata illa ne a jikinsa. Dudda ma goro muna cin goro amma mun samu yana da illoli daban daban. Bari in faɗa maku daga cikin illolin goro abu na farko goro yana saka ulcer. Sannan goro yana ɓata haƙora ƙwarai da gaske. Haka haƙoran mutum sun yi ja ja wur. Ga ulcer mummunan ulcer da zaren mai goro ya fara ulcer ta fara damu nayi to ansamu akasi. Saboda wannan ulcer ba mai bacewa da wuri ba ne. Goro kuma wasu in ba su ci goro ba kan su ma ciwo yake. Don ce ƙaran jiya akwai wata yayar baban mu tana faɗa abin ita in ba ta ci goro ba kan ta ciwo yake kuma ta ce ba ita kaɗai ba ne. Sau da dama mutane suna mata wannan bayani. Mu in ba mu ci goro ba kan mu ciwo yake matuƙa gaya. Toh wannan dai masifa ne ba ƙarami ba. Saboda cin goro gaskiya ba abu bane mai kyau. Goro bata da wani amfani a jikin mu sai ma illolin da take janyowa saboda tana da mugun ƙafe na jikinta. To shiyasa take ta da ulcer yadda ta ga dama. Toh wannan shi ne Allah ya sa mu dace amin. Amma ban ƙara sa maganan ba ma bari in juyo baya. Goro babana yana cin goro, mamana tana cin goro, kakanni na suna cin goro ni ma ina cin goro. Toh mu dai goro ya zamo mana ruwan dare. Sannan goro harraba shi ake a bikunkuna. In za a yi biki ko za a yi aure ko za a yi suna ana raba goro. Wai saboda farin ciki muna raba cuta wa junan mu. Toh wannan dai Allah ya sa mu dace amin. Babu abun da mutum zai ce wa maciya goro sai dai ya ce Allah ya sauwake Allah ya ƙara karewa. Don ba kowa ne ke, ke kare wannan ta'asa da ake yi ba sai Ubangiji. Ubangijin talikai mai son mu, mai jinƙan mu, mai cika mana burukan mu. To amma dai a sassauta cin goro. In da kana ci sau biyar a rana to a shawarce in kyan samu ne. In dai za a samu sannan kuma bai matsawa bari ta ƙura ba. Bara ka jikanka na ciwo ba, bara ka ji gabobin ka na sun sake ba to ka koma sau uku. Toh ga mai cin sau uku a rana shi kuma in dai ba wainnan abubuwar da na lissafa bane ba ya taimaka ya koma sau biyu a rana. Ga mai ci sau biyu ya taimaka ya ci kawai sau ɗaya a rana. Nan ma ya bari sai ya ci abinci ya ƙoshi. Abincin kuma kar ya kasance mai tsami, ya kasance mai ɗanɗano mai daɗi wanda bai da cutarwa. Sannan a guji cin abinci mai poison. Toh wannan shi ne Allah ya sa mu dace amin. Ga mai cin sau ɗaya kuma ya daina cin goro saboda ni ban ga wani amfanin goro ba. Ban ga wani amfanin goro ba a wannan rayuwa tamo. Sai dai don ce kawai Allah ya sa mu dace amin. Jaraba ce wannan ɗan adam yake sa wa kansa.